Yaya kake sasanta rikici a aiki? To, gaskiya ana sasanta rikici ne a aiki dan tafannin magana. Sai ka kira duka mutanen da suke cikin rikici, yawanci mutum biyu sai ka kira wa ne ka ji nashi bangaren labarin sannan inda ya yi kuskure a gyara mashi. Sai ɗayan ma shi ma a kira shi a ji nashi bangaren labarin inda yake da laifi ko yuskure a gyara mai sai a kira su a sulhunta su. Kan ce wa kai wa ne kama wa ne kaza kai ke da laifi ko wa ne kai ma abun da kai ba ka kyauta ba amma duk ba shi da amfani. Kuna warin aiki ɗayan kama ta ba sai ana jin tsakanin ku ba. Ku samu ku sulhunta kanku ku ba juna haƙuri abin da ya faru ya faru ya wuce a manta shi sai a kalli gaba.

Yaushe kake kwana kullum? Gaskiya yawanci ban iya barci da wuri cikin dare. Na kan dai so in riƙa ƙoƙartawa in kwanta arounf lokacin sha biyu ƙarfe ɗaya haka. To amma in na tsaya shiriri ta sai in kai ƙarfe biyu ma ban yi barci ba. Ina danna dannan waya ko ina wani wasu abubuwa. So yawanci dai na fi yin barci ƙarfe biyu, in tashi da safe in akwai aji in je aji. In an je an dawo an yi shiga asibiti Wani ƙarfe biyu, uku zuwa huɗu wani lokaci. Sai in ɗan ƙara kwanciya ɗan awa ɗaya awa biyu haka. Zuwa magariba, isha na tashi. Sai wata daren kuma.

Kana amfani da mataimakin murya? Gaskiya wannan tambayan mah ni ban ma gani ta ba tukuna. Kamanya mataimakin murya, to amma a fahimta ta mataimakin murya kaman kila may be wani application da ake amfani dashi zai gyara mutum murya ko, ko in ka yi magana wanda ba daidai ba zai gyara ma. To ni gaskiya ne a fahimta take amma ban fahimci abun sosai ba gaskiya. Ya kam baƙin fahimta take ne.

Kana kunna sanarwar apps? To sanarwar apps a fahimta na wato notification a turanci kenan? To in dai haka ne abin da kuke tambaya ke nan, eh tabbas ina kunna wa amma ba a kowane application nake kunna ma sanarwa ba. Akwai wanda surutan banza ne zasu ringa turo wa suna cika mutum waya. Su bana buƙatar in kunna su amma yawanci, a wanda na ɗauka muhimmanci wanda za a turo saƙo wanda ban so in yi missing ko wani abu su nakan kunna ma su. Yawanci kaga kamar WhatsApp ina kunna wa na Instagram ina so amma kuma ban san me yasa baya nuna mun ba. Sai na Snapchat, Twitter da sauransu nakan iya kunna wa. Sai kuma sanarwa kamar na app ɗin banki da sauransu su ma to ina kunna su na kangani.

Kana tafiya da sauri? Eh, haƙiƙa haka take tabbas ni mai tafiya da wuri ne. Ina tafiya da sauri. Yawanci mukan yi aji daga wuri mai ɗan nisa daga inda muke zama. Tuwon lokaci mafi yawanci da gaske ana fita da idan latti sai ƙarfe 8:15. Tuwon lokaci ma walamiya shiga. Haka, haka, haka muke sauri, sauri, sauri. Nakan haɗu da ma wasu ƴan mata a kan hanya ma nazo in wuce su. Amma cikin minti biyar sai shop, shop an iso inda muke so, inda otel da ake ajiye mu yake.

Kana taunawa goro? Eh nakan tauna amma na ɗan kwana biyu ban taunawa. Tun fil azal dai ni ba mutum bane mai taunawa sosai amma daga baya na zo, in na haɗu da mutane sadan bani sannan na zo na gano amfanin shi. Nima musamman na kan siyo in aje ina taunawa. Amma tun sanda ya ƙare ɗin nan ban ƙara zuwa na siyo ba. Kaɗan tauna, wato wanda muke taunawa namijin goro ake kiran shi. Bature kuma ya kira shi bitter kola nut. Eh yana da amfani musamman ko dan lafiyar ɗa namiji. To shiyasa gaskiya muka ɗan maida hankali muna taunawa. Wasu kuma zasu tauna shi sai kaga suna taunawa shi tare da sweet dan yana da ɗaci. Wani kuma da ya gama taunawa sai ya sa cingam a bakinshi ko wani abu.

Yaya kake gaishewa mutane? To, yawanci idan safiya ta yi, na fito daga ɗakina ina hanya zan tafi wurin aiki ko wurin aji. Duk wanda na haɗu da shi nakan gaisa da shi. Idan tsarana ne ko wanda ya ɗan ɗara ne da ƴan shekaru kaɗan ko wanda ke gaba da ni, mun gaisa da shi, “ina kwana, an tashi lafiya?” Inda Turanci ne ce masa “Good morning”. Kana kan hanya muka haɗu da masu gadi ma zamu gaisar da su babba, “ina kwana, an tashi lafiya, ya aika? Ya alamura?” A zuwa masu gadin cikin asibiti su ma muna hanya da su. Akwai wanda ya san ni sosai sai ya kira sunana mu gaisa da shi shi ma. Haka har mu ƙarasa. Idan kuma na shiga aji, na ga ’yan uwa na, abokan karatuna, haka zan bi su ɗaya bayan ɗaya, “ina kwana da ku ke? An tashi lafiya?” ‘Yan matan, ‘yan maza kuma in bi su ɗaya bayan ɗaya ‘yan babban sanin don mu gaisa. Ko mun barnan mun haɗu da ogannin mu a wurin aiki cikin asibiti. Ko wane mun shiga ofishin shi mu gaishe da shi. In mun haɗu da shi kan hanya ne mu gaisar da shi. Mun mace namiji duka haka muke yi.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin da nike hamma. A shi wan nan yana ɗaya daga cikin halayen masu kyau na ɗa musulmi kyan fa’ida ana son a rinƙa ripa baki. To, wani lokaci ko mutum na magana sai ya ga hamma ta zo wa mutum na ƙoƙarin kufcewa amma musa sai ya samu ya rufe bakin shi.

Wa ke cewa wurin aiki? To yawanci dai gaskiya abinci sau ɗaya muke cewa wurin aiki kuma baya wuce dankali da ƙwai ko plantain ko kuma doya da ƙwai ko shinkafa ko mu haɗa shinkafa da doya. Yawanci abin da muke samu kenan an fito kuma mukan shiga nemi ya aiki mu sai wani ƙarfe goma in an ci sa'a ke da in ya fito da kyau kenan ranan sai a fito ƙarfe goma a cewa lokaci sha ɗaya sha biyu lokaci masu baya azahar. An tayi nisa akan kai gaɓɗa la'asar shinge sannan ake samu ma a ci abinci.

Kana iya tsalle igiya? Ai tabbas haƙiƙa haka take, zan iya tsallake igiya. In ba dai har ya fi tsayi da zan iya tsallakawa bane, amma dai ɗan in dai dan madaidaici ne tsawo zan iya tsallakawa mana. Me zai fasa?

Wani lokaci na rana kake fi so, kamar dai na fi son dare. Dan mafi yawancin abubuwa na da nake da dare nake, hatta karatu ma na fi son yi da daddare. Kaman ya fi shiga ne, ko ya fi daɗi ne. Na riga dai na saba. Amma mutane suna cewa karatun safe na shiga. Eh, tabbas na kan iya shaida a lokacin da muke zuwa makaranta a ƙarfe shida da rabi. Zan iya shaida a kan wannan. Amma yanzu abubuwa sun canza ne. Na riga na saba da yin abubuwa da dare. Duk ya riga ya bi jikina gaba ɗaya.

Ana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema. Amma ai hasalima mu yan jam'iyar PDP ne. Wato mai tutar lema. Tun da mun ka taso mu PDP ita muka sani. To ka ga lokacin ruwa ya dauƙa mu riƙe lema. Wannan daminan da aka yi ma ai muna da lema musamman a ɗaki. Duk idan mutum zai fita ko da ace ba wayar ruwa ma ake ba. Amma yanayin harsashe akwai alamun za'iyan ruwa sai ga mutum ya ɗan fita da ɗan lema sha'an. Kuma mutum ya je ya dawo lafiya lau ba tare da ruwa ya ji ƙashi ba. Sai dai ta matsalar lema in ka ce za ka hau mashin ka buɗe ta iska dai zai bi ta sai ka karya ta. Da an gasgaya na taɓa samu inuwar nan hali na, na, eh na taɓa fuskantar kai na cikin inuwar nan yanayin. So daga nan ma ina ga lokacin lemon ta sha aikin da ke nan.

Kana iya gabatar da rohoto, a to me za a fasa? Abu ne na fafutowa fili a magana ko kuma zama bayan microphone mutum ya magana. I, an taɓa bamu training a kan wannan abun a gaskiya ta fiye da shekaru hudu. Mun taɓa fito gaban assembly mun bada rohoto to ba waye abubuwa ne wanda zai zama farau. Already ina da abun naka abun. Na taɓa yi.

Yaya kake son zama? A'a, na fi so in zauna a kan kujera mai ɗan laushi, haka wanna zan iya jin yarda da bayana. In ajiye bayana idan ban zauna na asa bayana ba, nakan asa ma'ala. Sai in ji bayana ya riƙe, duk dai in je na atakuri. To na fi so in zauna a kujera mai ɗan laushi. In kuma ba zaman kujera ba ne, a zaman ƙasa kamar a masallaci ko wani wuri haka, sai in ɗan zauna jikin bango haka da zan ɗan sa bayana ya huta.